Yesh, eea unguwa. Hanyan mu take unguwarmu, yana nan da kyau, ko hanyan mu yana nan da kyau ba. Idan kana tafiya da mota, bazaka matso karama zaki ci wasu dayanda, meye ce da kyau.

Eh, inda muke kare garin mu ko kuma gidan mu ko dance na nan daban saboda mutane da yawa sun riga sun so su sani sai ka fara rufe da mutane kai yanda muke yin na mu.

Eh gaskiya bazai cewa haka ne fa. To da irin labarin nan gaskiya akwai mutanen dasuke ƙarya akai sosai, ni kuma bana son yin ƙarya haka yasa zan yi ƙoƙari in fita labari.

Mutane suke magana a akai ko? To mutane da yawa suna zuwa su ma su tambayeni.

To akwai motoci da yawa a wajen mu, akwai labarin motar nan koyaushe yana nan da hukunci da mutane da yawa sun nuna son su ga siyayya mota yake tafiya amma ba ma iya ga musu.

Umm, gaskiya yanda muke siyan awara sabo. Na nan daban-daban. Wani lokacin na siya, wani lokacin kuma ana bani kyauta. Wa ke niki kawo sabobu a Kubwa.

To, abun farko da nike yawanci shine, idan na tashi, na fara neman abu, ruwa in sha, kokuma, abu me kysu in ci. Ko.

Lokacin de eh a lokacin gaskiya ina wasu abubuwa dayawa wani lokaci ina cin abinci wani lokaci kuma ina aiki amma ba dai kullum nake yin abubuwan nan ba.

Gaskiya zan ce ba na tatarawa sobada abun zan ce bai yi min cin tatarawa ha ka ya sa ba na tatarawa kuma, ina yin abubuwa na.

Eh gaskiya fa akwai abubuwa da yawa da ke, dana ke koya a internet. Oh abubuwa suna nan da yawa, mana zo za ki iya ka ji, in fara kirga suba saboda, suna nan da yawa.

A gaskiya zan ce ba na bada jimmi kuɗi saboda ba'a yarda da mutane sosai ba. Kasan sai ka yadda da mutum zaka bashi juya, kudi ko akai sa ni ba na bada kuɗi na waje.

A'a, ba na. Eh, to a waya na ina buga rubutu da sauri amma a system ina ba na iya buga rubutu da sauri, suna abubuwa da yawa.

Toh gaskiya kawai wanda zai ce ya labarin da kuka kowa kuma labarin bane saboda abun da ya, dade da ya faru kuma wasanku zai iya bada asalin labarina.

To gaskiya ni, ban da takardun aiki wanda zan ce na ajiye amma idan ina da shi, kujerun da na ce ajiye wa za a je waje ina sai na zane shi, ba zan barasa ba.

To gaskiya idan ina wajen wani yin hoto, abun da nake yi a wajen, tunda ban san sani da 'yan cin zama shiru, bana tafiya neman su, kana haka banda ban sani ba.

To, ina cewa abubuwa da yawa a wurin aiki a magaskiya ba abincin titi ba, so da ni ba na son ci abincin titi. Kuma ina yawan cin sa abun, abu, abubuwan da zai riƙe min ciki, binci.

Duro kuɗin da kike tarwa a wajen birnin Moko, yanci shi yana nan da ban sora. Mutane dayawa sun riga suna so son inda akeyin shi. Amma.